Yaya kuke aiki tare da ƙungiyoyi? Eh, muna aiki tare da ƙungiyoyi yadda, eh, taimakon kai da kai, uh, wani lokaci mukan ba da irin, ta mu gudumar, da, uh, su ma suna ba mu gudummawa. Wata ƙungiya suna da, yana da kyau, shiyasa muke aiki da su. Muna ba da haɗin kai, ƙungiya yana da kyau. Muna atakaiyce misalce ey mana.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh mana, ina son buɗe taga a ɗaki mana saboda iska ya shigo. Ka samu iska mai kyau wadda zaka samu, ah, ah, saboda kare lafiyarka. Dole kana bukatan iska da zai shigo ba kawai iya iskan ɗaki ba ne. Dole na waje idan ya shigo. Yakan taimaka mana ciki ka samu, ka samu kyakkyawan lafiya. Wannan yana daga cikin kulawa ma. Nagode.

Wane irin yanayi ka fi so? Eh, gaskiya ni na fi son yanayin hunturu. Saɓanin lokacin zafi, sai kuma wani lokaci kamar lokacin bazara. Wannan ɗan iskan a haka ina ɗan son shi. Amma dai na fi son hunturu a kan zafi kenan. Gaskiya na fi son hunturu. Yauwa.

Wane irin wasa kake finso? Eh, idan na fahimci ku kamar wasar ƙwallon ƙafa, ah wadda ake wanda wasu suke cewa ta mola. Ina son wannan wasannin yadda ake wasa, wato yadda ake buga yana sani nishaɗi. Wannan ɗan aɗan taƙaice gajercen masalci kenan. Mashallah.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, ni na sa ta take tana daidaita, tana daidaita haske da kanta. Saɓanin ta bani hasken da yamun yawa ko kuma ya zama ma daidaici ko kuma ya zama, ah, bai, bai yadda ya kamata ba. Shiyasa sai na sata, ta zama take bada, ah, haske daidai yadda ya kamata ita da kanta take wannan aikin, wannan atakaice kenan.

Sau nawa kake amfani da intanet? Tab ai ina amfani da intanet, zan iya ce ba adadi saboda kusan ko da yaushe ina kan intanet. Yanzu ma da nake wannan magana, ai kan intanet ne. So ba wani lokaci da zan ce wai ga tam din da nake amfani ko ga adadi. Intanet ko da yaushe ne saboda intanet ya zama rayuwar mu. MashAllah.

Yau she kake cin abincin dare? Eh, ina cin abincin dare ya danganta yawanci Nafi ci kaman daga ƙarfe goma ko kuma sha ɗaya ko sha biyu. Wani lokaci na iya kai ƙarfe ɗaya ma na dare kafin na ci abincin dare. Wannan ya danganci yanayin da nake ciki da yanayin aikina, shi ya sa yawanci sai wa'annan lokacin na fi ci.

Kana amfani da sauro net? Eh, idan na fahimce ku ina amfani da gidan sauro ke nan. Ah, ma'ana wannan gidan sauro ɗin ina da ita. Yawanci gaskiya a gida bana amfani da, amma kamar idan na yi tafiya, na tafi wani gari haka, to saboda yanayin wurin tunda bana nan gida nakan kiyaye sauro can kuma ba ka san ina za ka je ba, to shiyasa nakan tafi da ita. Nan ina amfani da net, amma a gida gaskiya bana amfani da net. Amma inna yi tafiya ina amfani da net. Yauwa shine ma'ana gidan sauro kenan. Wannan a takaice ina fatan na ba da wannan amsa. Eh mana, eh mana, eh mana. Mashallah. Allah ya taimaka. Hmm.

Kana iya re-rera waƙa? Ta aiki na make na rera waƙa, tun da ni mawaƙi ne. Aaa, sai dai a tambaya waƙoƙi nawa ka yi. Waƙa Allah na tuba, bayan sana'ar mu ce. Kuma ce na rera. Duk da na ke rera waƙa, tabbas ina rera waƙa. Aaa, wannan na na farsu na an so na tambayi.

Wani irin tufafi ka fi so? Eh, tufafi na fi son ƙananan kaya ma'ana English way. Eh, saɓanin sa za riya saboda ba ko da yaushe nake sa irin kaftan ba amma na fi sa irin ƙananan kaya ma'ana kaman kayan yammaci kenan kaman wanda muke ce ma turawa. Na fi sa irin English wear dinnan sune da na fi sawa. Amma sauran kaman su gown su wannan, eh, irin su za riya nakan don sa su lokaci ma'ana lokaci kaman ranan Juma'a kaman wannan al'ada ta cema nakan sa wannan, wannan yawon kaya.

Na wa sana'o'in, na wa sana'o'in kake kallon wayarka? Na wa sa'o'in kake-- so na wa sana'o'in, ok inna fahimce ku, so nawa kake kallon wayarka? To ai, ba, ban da wani zan iya ce ga, ga adadi saboda kowane sa'a, kowane sa'a, kowane sa'a gaskiya nakan ina kallon wayata. Tun da yanzu ma ka ga kallon wayar nake. So ka ga maganar adadi ba mu fadi adadi wannan ba ta ma taso ba. Ah, ina kallon wayata a kowane sa'a. Yauwa, kowace sa'a kusan wasu dakikun ma basa wuce ni gurun kallon waya. Yanzu ma kallon wayar nake nake wannan magana. Mashallah.

Wanne, wanne yanayin ɗaki ka fi so? Eh, idan na fahimci ku wane irin ɗaki ka fi so? To, irin ɗakin da na fi so, na fi so in samu abin da ake kira flat da Turanci ke nan. Wanda za ka samu a ciki akwai ɗakin kwana, akwai falo, ah sannan akwai abin da ake kira bayi. Wo so wanda komai na ka na na ciki, kit-- ah wato kitchen madafi ke nan. Wasu ka ce su karkari yana ciki. So na, na samu wannan wato ma'ana na fi son wannan gaskiyan magana ke nan. Wannan ah taƙaice gajarce masalce ke nan. Eh mana, eh, eh mana.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyan wata yare. Ah, musamman kamar Turanci, ah kamar Fulatanci, ah kamar Yarbanci. Eh nakan ƙoƙarin ɗan koyi su hakan nan. Mm, babu kamar shi Turancin ma saboda tunda ba yarenka bane kakan yi ƙoƙari ka koya wannan. Ah ta ƙai ce gajertaccen musar cikin. MashAllah, eh mana.

Menene abincin da kake ci da safe? To abincin da nake ci da safe, ah, eh, ina fahimci ka kaman abincin karyawa ke nan. Ah, wani lokaci nakan ci abin da ake kira dumame. Ah, amma duk da haka nakan haɗa da shayi, ah, da ɗan biredi haka. Shine abincin da na fi ci gaskiya da safe kenan. Irin abincin da nake ci kenan.

Wane irin film kake son kallo? Eh, ina son kallon, ah, kaman yare na Hausa. Ah, wani lokaci sai kuma kaman na Turanci. Na, na son kallon irin wannan fina-finan. Amma kaman ayay-- ah, fina-finan kuma irin mudu'in da nake so na fi son mu riƙa samun kamarar irin abin da ya shafi rayuwar mu a yau. Tau gaskiya na fi kallon wannan. Shi ne na fi so gaskiya. In sha Allah.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? To, idan na fahimce ku kusan ko da yaushe haka da safe, nakan yi ƙoƙari a share ko'ina da ina. Ahhh, kaga tsabta ma yana da kyau. Na share, ina sharewa da safe sai kuma da yamma, lokaci shima akan share shi. To wannan ina saboda ko saboda lafiyar ma mutum sai su riƙa tsarkake gida kenan. Mashallah.

Kana raba abin abincin ku da mutane? Eh, ina raba abinci. Tun da wani lokaci muka zauna, mukan ci abinci da mutane. Wani lokaci kuma zaka kamo kuni kaɗai haka. Amma dai wani lokaci kakan ɗauko abinci ka kawo maciya, abin da ake kira maciya a zuwa a haɗu a ci. Wannan abin yana da kyau. Wannan abu ne mai kyau in dai gaskiya ne. Ina yin wannan tabbas.

Yaya kake inganta aikinku? To, inna fahimci wannan tam- wannan tambayar. Yaya kake inganta aikinka? Ina inganta aikina da na farko dai nakan yi ƙoƙari in gaya aikin yake. Sa'an nan in bi abin ɗaki baɗaki, sai in duba in ga wanne abu na yafi inganci wanda duk wanda yaga aikin zai, zai bashi inganci, zai bashi yadda. So, wannan abin ne ke inganta aikin. MashAllah.

Wani irin jaka kake kai? To, idan na fahimci wannan tambayan, wane irin jaka kake so kenan? So, ah, ina son jaka irin ta baya wadda ake sawa a taya. Ah, wanda zaka zura hannunka dan gefen ka, zura hannun ka dan gefe ya zama naka baya. To, ina fahimci wannan tambayar, kamar haka take. Nafi wane irin jaka kake so? Shine.

Kana shuka tsirai-tsirai a gida? Eh, ina shuka tsirai. Ah misali kamar abun da ya shafi kamar dangin fulawa haka da zai sa gida yayi kyau haka nakan shuka. Ah kuma akwai irin ciyawa da yake daga ƙasa wanda ake ce ma da turanci "weeds grass carpet". Ah nakan shi ma in shuka shi wanda wannan ka shigo gidanma za ka ga gidan ya yi kyau, ya ba da abin da yake so. To gaskiya nakan yi wannan aikin ma. In sha Allah.

Wani irin mai kake amfani da shi? Eh, ina amfani da man shafawa, ah wanda zai sa mun kamar laushin fata. Wanda kuma kamar misali ah ah irin kamar lokacin sanyi haka wanda zai riƙe mun fatar jiki wanda zai sa ya zamana sanyi ba zai shige ni har da zai mun illa ba wannan a takaice kenan.

Kana sanya tabarau? Gaskiya bana sanya tabarau saboda gaba daya idona bai cika son wani abu da za ka kara akanshi ba don gaba ɗaya sai in zo inji ma wani lokaci idan ya daɗe, don na taɓa gwada wa sai ya zama na sai nake ji kamar ina ganin jiri jiri haka. Yaɗan daɗe a idona kawai zan ji gaba ɗaya kamar idon yana min nauyi haka. So bana, gaskiya bana sanya tabarau. In ka ga na sanya tabarau kawai zan ɗauki hoto ne kuma zan yi video. Ina gamawa in cire.

Ina kake, kake son ziyar cinyar da hutu? Ina kake son ciyar da hutu? Ta. Ina fahimci wannan tambayar. Ina kake son ciyar da hutu? Ina kake so ka ziyar-- oke ka yi ziyara da hutu? Eh, na san ziyarce kamar lambu haka. Je ɗan ziyarce nan, ɗan huta haka.